Eh gaskiya ni, na kasance ina jin daɗin hawa keke, ah sakamakon tun ina ƙaramin yaro abin ina hitun nishaɗi har ma zuwa zamimin tamkar jiki zance. Kasancewar makarantar da nayi akwai tazara tsakanin ta wato da inda nake rayuwa, sai kaje ka wuce ƙauye guda tukun a na biyu ne zaka je inda take. So tun ina tafiya a ƙasa har Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ba iyaye na wato mahaifiya na ke nan iko suka siya mani keke. Nakan hau wannan keken in shafe wannan tazarar tafiya mai nisan zango a kansa, in je in dawo akansa. Wasu lokutan, ah in wata tafiya ma zan yi ko wasu ƙauyuka na kusa da ƙauyen mu, zan hau wannan keken in je ni inda na nife in je ni. So ah haka zalika idan tafiya ta kama ni kamar shiga wani birni ko za a aike ni a gida in yi siyayya, nakan hau wannan keken in wuce in wuce. Na iya yin matuƙa, zan bi rerayi in tsaga sosai da sosai diyashin gu. Duk yadda yakai da rerayi zan keta, in wuce har ma takai na zo na hau titi. So inda ma'anan yake ƙara zama abin nishaɗi. Dakaci yayinda kake tuka keke kana jin nishaɗi batuka. So da haka nake tuka wannan keke in je ni in yi uzururrurika na. So keke dai ba ma ga yara kaɗai ba har ga manya yana da matuƙar bada nishaɗi. So gaskiya abin da ina sha yana iya hawan sa sosai da sosai ma kuwa nakan iya hawan hi. Domin nishaɗi nakan iya hawan sa, domin tamkar in ce motsa jiki nakan hau keke in yi tafiya mai tararren zango, ah ba tara da ina da wani baƙin ciki ba. So gaskiya na iya hawan keke matuƙa. So keke abu ne wanda yakamata a na hawan sa. Ko da yake cewa, da ace ma da keken da sai na hau a yanzu ko da a yanzu da na hau shi domin nishaɗi wadan in tuna baya. Keke gaskiya abu ne mai kyau. Ina jin daɗin hawan sa sosai ma da sosai ba kuwa. Hawan da tun ina yaro ɗan ƙararrami nake hawan sa har izuwa matakin yanzu ma kan. A kwanan nan ma ko a yanzu in wani aboki na ko wanda shi ma yana hawa keke, zan karɓi keke in hau. So kin ga menene, ah kaga keke za'a iya cewa ya zama min menene tamkar wani sahi na jikina. So tun yarinta har izuwa girma, ah kaga matuƙa za'a iya ɗaukana a matsayin gwanima a ɓangaren keke ke nan. Eh gaskiya ne nakan iya hawa keke sosai da sosai. Yauwa to wannan shine.

So a zahirin gaskiya, ina jin tsoron kwari sosai, domin kwari sun kasance nau'i ne na halitta, wanda daga cikinsu akan samu wasu masu cutarwa, wasu ba su da lahani amma, a, wannan masu lahanin sukan yi rinjaye a ji tsoron su, a, sama da marasa lahanin nan. Wanda a cikin nau'in kwari idan muka ɗau kunama. Kunama ƙwaro ce ɗan ƙararrami amma tana da matuƙar haɗari. Domin akwai mutane nau'i, nau'i ne wasu suna da nau'in jini, a, ka-kahina sifili wasu kahina a wasu kahina B su ga hi nan dai, zaka ga ita wannan ƙwaro kunama in ta ciji wani ne nau'in jini. Wahalar da take bahi kenam. Wasu sai ka gama wasu wani babba da hi zaka ga yana kuka. Wani kuma yaro ne in ta cije shi, ko harbi ko harbe shi zaka ga yana kuka. A, to duk waɗannan suna daga cikin illoli na wannan ƙwaro kunama. Wani kuma jini ko da ta harbe bata a yi komai. To amma a je kunama a yi fe ko maciji ka ɗauka. Maciji dabba ne ma ko ƙwaro, so mu sahe ma a nau'in ƙwarai shi ma ƙwaro ne mai lahani. Mu ka ɗau a nan musamman mutanen Hausawa burzuni. Haka burzuni ƙwaro ne ɗan ƙararrawai wato ɓotifla kenan. Ƙwaro ne ɗan ƙararrami amma mene ne ana matuƙar tsoron shi. Wanda har akwai raɗe-raɗin ah wato canfi na hausawa ma idan shi wannan kwaro a ya wannann ɗinka a, yana yawan zuwa inda kake tamkar wasu, ne suka turo shi daga cikin iskokai ko mayu, a, mu Hausawa kenan. To ka ga wannan ma yana daga cikin illa na ƙwaro wanda ya kamata a ji tsoron hi, ko dan saboda waɗannan illolin nasu. A, ƙwaro halitta ne ƙarami amma haɗarin sa, ya fi kamar wasu dabbobi namu na gida waɗanda muke dasu. Kaga yanzu dabba aka ɗauko misali kamar kare, kare akan yi amfani da shi domin gadi a gida. A, kamar dabbobi namu irin su awakai da tumakai, su kuma ana yin amfani da su ne domin mene ne a kiwata sai da a samu kuɗi. A wani lokacin kuma domin a yanka a ci. Kaga mene ne su basu da haɗari kenan, a, in aka kwatanta su da wannan ƙwari kan namu na gida da muke dasu. Haka yanzu, a nau'in ƙwari akwai tururuwa. Tururuwa kwaro ne ƙarama, amma mene ne, tana iya ta adi za ka iya ajiye abuncin ka kaci da iyalan ka tana zua tana jida ta to baya ga tururuwa ma akwai kuma, a, agara. Gara wato tamarisk. Gara ita ma ƙwaro ce ƴar misisisiya. Sai dai tana da lahani tana da illa sosai, sosai. Ko da abincin da ka ajiye zai kai ka shekarar goma in gara ta zo ta za ta yi daskare ta lalata. Kaga me ce ƙwaro su ɗan ƙararrawai amma suna da illa da lahani kwaba. So mutiƙa ina matuƙar jin tsoron ƙwaro ko dan saboda waɗannan dalilan da na zayyana.

Kalan yanayin da na fi so a rayuwa ta shi ne, wato yanayin damina. Yayinda aka shiga damina, za ka ga yanayi ya canza, ah, rayuwa taɗi, jiki yana ɗaukan sanyi a kowane lokaci. So yanayi yana matuƙar burge ni. A yayinda jikinka yake ɗaukan sanyi, za ka ga-- za ka ji kaficin daɗi. Misali, sanyi na lafiya, ah, da damina za ka ga yanayi yayi koyon ƙar abubuwa jeji, gwanin sha'awa. Irin in aka shuka gero ya fito riri da hauren abubuwa dai da ciyawa da suka fito a gefe, za ka ji yanayin da iska ta take kaɗawa. So wannan yanayi yana matuƙar burge ni a rayuwa na, ah, ina matuƙar son tsinci kaina a wannan yanayi domin ina jin daɗinsa sosai da sosai. Ah, yanayi ne wanda yake kwantar da hankali, yake saka ji daɗi yarenka. Ah, bayan yanayin damina kuma, ah, wasu lokutan, ah, za a iya cewa shi ma ranin da kansa yanayin rani yayinda zai zo. Saboda hi-- dalilin da ya sa ma na ce shi ma yanayin rani ina son sa ƙwar shine, ah, za ka ga a yika bayan aiki, ah, mutane dai su yi ta hutu ba struggle ba komai. Amma shi yanayin damina yana da matuƙar aiki, duk dace wa, ah, yana da ana huta sosai sosai saboda wannan ciyayi, koraye masu kyau, ah, da daɗin shaƙan lufafi da suke fitowa, ah, wannan yanayi. So gaskiya ina matuƙar son yanayin damina, ah, da kuma yanayin sanyi. Yanayin sanyi idan aka shigo yanayin sanyi mu a nan Najeriya, ah, hakika mutane har ta ita kanta lafiya an fi lafiya. Saɓanin yanayin zafi da za ka ga ko asibitai in ka je za ka ga yawan an fi yawan marasa lafiya a kan shi yanayin sanyi. Eh, wannan ma yana daga cikin dalilin da ya sa na ce ina son yanayin sanyi sosai da sosai. Yana daga cikin, ah, yanayin da nake so.

Ah, haƙiƙa in aka ce sirri, kalma ce wacce tun daga ma'anarta za ka fahimci cewa tana buƙatar kiyayewa, kula da kuma san kada a bayyana. Ah, so hakika ina kiyaye sirri ta hanya mabambanta. Misali yanzu kamar ko da awayar hannu da ake amfani da ita a wannan zamani, ah, tana ɗauke da sirrika. Akan adana sirrika a cikinta. Kamar tun daga kalma tun daga lambobin da za a sa wajen buɗe ta yayin da take ta shiga cikin makulli ke nan. So ka ga wannan ma kalma ce wadda kai mai ita a matsayinka na mamallaki, sirri ne naka kai za ka adana wannan kai ka sanhi. So amma ajiye wannan ɓangaren. Kamar yanzu misali akwai, ah, waɗansu, ah, excanjoji misali kamar irin in za ka yi registersu za su ba ka abin da ake cewa pass phrase. So su ma waɗannan abuibaɗan akan yi amfani, ni a karan kai na nakan yi amfani da drive Google wanda ko da ace nan da hekara dubu ce ko ni na manta shi ba zai manta ba. Zan kai su wannan gu, ah, na yanar gizo in ajiye su. Dan gu ne mai matuƙar tsaro wanda na tabbatar da duk lokacin da na je ni, ah, zan samu wannan abin da na ajiye. To nakan kiyaye, haka zalika nakan kiyaye sirri ko da ace wani abokina ko wani makusanci ya gaya mun sirrinsa zai yi ƙoƙari duk yadda za a yi wannan sirri in kife shi a cikin wato zuciyata ba tare da na bayyana shi ba a karan kai na kenan a matsayina na ɗan adam. So da hanya mabambanta dai, ah, kamar yadda na yi bayanin biyu daga cikinsu. So akwai hanyoyi mabambanta da za ka bi ka mene ne ka adana sirrinka. Haƙiƙa ko da a cikin ɗakinka da kake rayuwa za ka iya ajiye wani sirri wanda kai wannan, ah, kai kaɗai ka san wannan sirrin. Babu wanda ya sanhi. Idan ka duba wani guda ka ajiye da sirri ne wanda kai kaɗai ka sani. So ko da wani, ah, kamar yadda da Hausa suke cewa ajiyar wani, wani bai san ta ba. Idan ya zo shi, shi ba dai ga wannan abun ba amma kai mene ne, kai da ka kiyaye wannan sirrin kai ka san inda abun yake. Yau wannan kaɗan ke nan daga cikin hanyoyin da nake kiyaye sirri amma akwai mabambanta, ah, waɗanda su suka fi kamar yadda na yi bayani a baya na ɓangaren yanar gizon nan. To gaskiya ita zan iya cewa hanya ce da na fi so ma wajen, ah, killace sirri musamman abin da ya ɓangare dijital abu na yanar gizo. Yauwa nakan zabi in yi amfani da wannan ɓangare domin kiyaye sirri. Yauwa wannan shine a takaice hanyoyin da nake bi na kan kiyaye sirri. Yauwa.

Yau nake yin wanka. A'a wanka yi abu ne wanda idan ka yi shi kakan sauke duwatsun gajiyar da kake tattare da ita. So saboda haka wanka aguna ba wani rana galai ko lokaci ba. Nakan yi wanka kullum ma idan ta kama. Idan na so in ji daɗin jikina, zan yi wanka. Idan na tashi daga wurin aiki, bayan na yi aiki na gaji domin in samu, ah, hutu, in ji daɗi a rayuwata, nakan yi wanka. Idan na dawo daga wajen motsa jiki, ah, nakan yi wanka domin in ji daɗi, ah, in kuma ƙara lafiya wa jikina. Haka zalika daga filin ƙwallo bayan mun yi balmantaye, idan na dawo nakan yi wanka. To a takaice dai wanka a guri na ba wani abu bane da yake buƙatar lokaci da koyewa ma nakan yi. Domin abu ne wanda idan ka yi shi kakan samu, ah, wato kakan ji daɗi a ranka ka samu hutu, da kuma jin daɗin yanayin ka. Haka zalika wanka shine yana daga cikin tsafta, tsafta ita kuma dai da ita addini ma gaba ɗaya yake yiwa. So domin in tsaftace jikina ma, kada in bar jikina da dauɗa, nakan yi wanka. To ka ga ka-- bisa ga wannan bayanan za ka iya gane cewa wanka aguna ba abu bane wanda yake buƙatar ace sai sati za a yi shi ko wata ko bayan kwana kaza. Misali kamar ace bayan kwana uku, kwana biyu ko kwafa hin kwana ɗaiɗai ake yi kafin a yi wanka. To ba haka ba. Aguna nakan yi wanka duk lokacin da na ji ya dace in yi wannan wanka. Da, so hoton da ya kasance abu ne wanda yake ƙara wa mutum lafiya. Ka ga duk wani ma ba mani kaɗai ba, duk wanda yake so ya ƙara kansa wannan lafiya ya ji daɗin jikinsa, ya samu hutu, kwanciyar hankali da natsuwa yakamata a ce wanka agunsa ba wani abu bane wanda yake da takaisasshen lokaci. Yakamata ya zama abu ne da za'a iya yin yi da kowane lokaci aƙalla so huɗu, so uku, so biyu in ba sama da haka ba ma a rana. To kin ga wanka yake nan abu ne mai kyau, ah, don haka bai da takamaiman lokacin yi aguna da koyaushema nakan yin sa. Idan kuma ana maganar yawan lokutan da na fi yi, yawanci, da safe bayan na yi sallah, wasu lokutan da rana. Wani lokacin kuma jikin magariba ma haka nakan yi wanka. Waɗannan ne a takaice lokutan da nake yin wanka.